A gaskiyar magana ɗaya babban aikin da muke girmama wa saboda wahalar sa shine aikin noma. Aikin gona wanda ake zuwa ai noma da hannu, da fatanya, da garma, da, ah, magirbi, da rani da damina a doki. Ai, ana girmama wannan sana'a.

Haƙiƙa, a yanayi na yadda ake ruwan sama yana shafar ranaku da ayyukan ranaku. Amma dai mun gode ma Allah damunan bana ta zo mana mu a Kaduna mafi yawanci ana ta ruwa ne da yamma. Suka fita da safe kayi ayyukanka ka nema abinda zaka nema so da yamma sai ruwa yaɓalle. Wannan ya sa illar a ruwan bata cika shafar kasuwancin mu ba.

A farko abun da nake yi wanda yake ja inyi bacci mai daɗi shine in tashi, in yi nafiloli, in yi addu'o'i kafin in kwanta. Todu lokacin da na kwanta zaka ga nayi bacci mai daɗi, mai nauyi wanda kuma idan na tashi zan ji jikina ya wartsake sosai.

To, kamar yadda tarihi ya nuna dama shi wuri shine ake amfani da shi a matsayin kuɗi, sannan girmansa shine darajarsa. Lokacin da wayewa ta zo ta zamani bature ya shigo ya ƙirƙiri abin da ake ce ma kuɗi sai kuɗi ya yi, a ya sa aka ajiye wuri aka koma ake amfani da shi. Kalmar kuɗi kalma ce da take da tasiri a zukatan mutane. Babu abin da yake motsa motsin zuciyar ɗan adam sama da kuɗi.

Kwarai da gaske ina iya nisan jifa saboda ina da ƙarfin jifa. Kuma tun muna yara muna yin jifa, muna zuwa muyi jifa, muna zuwa mu jefi taɓo. Duka da ƙarfin jifa muna zuwa jifa tsuntsaye zabi da makamantansu su. Don haka na zama ƙwararre a wurin jifa.

To yanayin ƙasan mu Najeriya inda a biranen ma ba ko ina yake da cikakken sadarwa ba wato sabis. To ina ga ƙauye, to da zarar aka ce ka je ƙauye maganar yanar gizo da huɗɗakar ka ta cikin yanar gizo sai dai a hankali sai abin da ka iya samu. Akwai wasu ƙauyuka albarkacin hanyoyi ana sa musu sabis amma dai da yawan wurare in ka je ƙauyuka ba ka da sabis sai dai ɗan abin da Allah ya sa ka samu.

Haƙiƙa idan kana so ka rayu cikin aminci, ka rayu da cikakkiyar lafiya, to mahallinka ya zama kana gyara shi a kodayaushe. Shara ita ce ƙashin bayan gyaran muhalli, musamman a gidajen mu da ofisoshin mu duk lokacin da ka shigo ko kuma mutane suka shigo suka ɗan yi ma'amala suna fita, ka share wannan wurin, ka alkinta shi, ka goge shi saboda ka hana duk wata ƙaramar cuta samun gurbin zama a muhallin ka.

Don mu a al'adance ina da abokai guda uku wanda muke aiki a guri ɗaya kuma unguwarmu guri ɗaya. So dan haka kullum da safe muna haɗuwa muyi tafiya a ƙafa domin motsa jiki mu zo gurin aiki. Haka kuma idan muka tashi zamu sake haɗuwa mujera mu koma domin motsa jiki. Muna yin amfani guda biyu ne, mu motsa jiki domin lafiyarmu sannan kuma mu tafi muna fira muna ɗebe ma junanmu kewa.

A shi taimakawa dattijai yana ɗaya daga cikin wata ma'amala ta ɓangarenmu ko kuma rayuwa ta al'adar malam Bahaushe. Don haka ko dattijonka ne, ko ba naka ba ne, da zarar aka ce wannan babba ne ya ma girme ka ya kai matakin wa, to duk lokacin da ka gan shi yana buƙatar wani taimako ba jira kake ya ce ma ka taimake ni ba. A'a da gudu za ka tafi ka a gaza mishi. Wannan ita ce ɗabi'armu.

Gida mafi yawanci mata su suka fi tsara ayyukan gida. Amma shi daftarin tsarin yin aikin za ka ga a bayyane yake. Da zarar gari ya waye a yi shara, a kintsa yara su tafi makaranta, a yi breakfast, a yi abincin karin kumallo sannan yara su tafi makaranta. Sai kuma a dawo a fara ƙoƙarin ganin an wanwanke kayan da aka ɓata musamman kayan sawa ga yara sannan a fara shirin me za'ayi na gaba zuwa lokacin cin abincin rana.

Ina amfani da waƙoƙin zamani, sannan ina amfani da zuwa wurare na shaƙatawa musamman bakin ruwa. Ina amfani da zuwa kallon ƙwallo, dukkan su a matsayin nishaɗi da nishaɗantarwa.

To babban kogin da yake kusa da mu shine kogin da ake kiranshi kogin Kaduna wato River Kaduna. Wannan rafi yana da faɗin murabba'in kama a ce kilomita ɗaya, sannan kuma yana da zurfi sosai don har ƙananan jiragen ruwa na tafiya a cikin shi. Sannan kogi ne da ya taso tun daga Rakogin Chadi wato Lake Chad ya gangaro ya gangaro ya ta biyo garuruwa ya zo ya ratsa Kaduna ya je ya haɗu da kogin Niger wanda ake ce ma River Niger.